A aikin gida a koda yaushe kamar da muka sani. Idan mutum ya tashi da safe yayi ibada, ya ƙare haske ya fito na safiya, zaka iya tabbatar da tsaftace muhallin gidanka, musamman share shi. Sannan kuma a diba kayakin cin abinci. Su ma an tsaftace su inma baka tsaftace ba zaka iya gyara su. Idan aka gyara su, uwar gida sai ka sanar da ita ta fara shirye shiren abincin da za a ci da safen nan. Wanda idan an ƙare wannan kuma kowa ya ci abinci ya gamsu aka ƙoshi sai a zo ayi maganar ita in kana da aikin yi sai kace zakayi wanka. Idan kayi wanka ka ƙare a matsayin ka na maigidanci ka tabbatar da komai ya zama daidai a gidanka sai kayi maganar fita kawai.

Ƙwarai da gaske kamar wanda muka saba shi horo bada shi a wurin aiki abu ne wanda ya zama dole muna samun horo a wurin aiki domin ba tare da horo dinnan ba ina ganin mutum ba zai iya samun abunda ya zo nema ba a ko da yaushe. Wannan horo ya haɗa da cewa ka ƙware wurin aikin da kake yi. Baka da horo? Wani abu ne wanda zai sa ka samu matsala a aikinka. Horo a ko da yaushe wani tanadi ne da wurin aikin ka aka tsara wanda ko da yaushe idan ka zo zaka iya samar da wannan aiki cikin inganci tare da ƙwarewa.

A ƙwarai dagaske shi a matsayina na Malam Bahaushe idan na tashi ko da yaushe na fi son in je gidan da ake sayar da tuwon dawa da miyar kuka ko miyar yawɗi ko mu ce kuɓewa. A wannan lokaci kuma akwai ana tuwon shinkafa miyar taushe wato waɗanda ake haɗa da ganye ke nan. Saboda haka na fi son gidan abincin da ake yin irin abinci na wato gidan abincin da ake sarrafa abincin malam bahaushe. A ko da yaushe ina alfahari da irin wannan gidaje. Yau wa idan na je gidajen da basu shahi irin al'adata ba zan ji ba zan ji daɗi ba. Saboda haka a ko da yaushe na fi son in yi mu'amala da gidan da ake yin abinci na malam bahaushe wanda zai gamsar da ni wani bi ma akwai irin su masa kaga wannan duk abu ne wanda malam bahaushe ke ci a gidajen abinci wato waina.

A ƙwarai dagaske, lalle waya ta babbar waya ce wanda tana daidaita haske, zata ko kuma muna iya cewa haske wanda ke zuwa kan a ko wani irin lokaci wane yanayin da waya kake ciki zata ƙara ko ta rage. Lalle waya ta tana ƙara haske da kanta kuma tana ragewa. Saboda akwai yanayin haske wanda in kashiga da rana zata ɗanyi ta kara bude hasken kanta domin ka ƙara ganin abubuwan da kakeyi a cikin wannan yanayi na rana in kuma ka shiga guri me duhu zata iya ƙara ma kanta haske kwarai da gaske wannan yana tabbatar da cewa kana riƙe da waya me inganci lallai wayata tanada wa'yannan kafasitis ɗin ko kuma muce wasu abubuwa waɗanda suka shahi ainahin girman waya da kake riƙe da ita.

Nakan kasance a wurin aiki idan na fahimci aikin da nake da shi ƙarami ne bai da yawa to zan iya ƙirƙiro wasu ayyuka waɗanda na san sun daɗe suna jiran a taɓa su musamman aikin ofis wanda in na isko a ayyukana suna da yawa amma kuma na taƙaita da irin adadin waɗanda zan iya gabatawa a aikin to nakan yi ƙoƙari tun da na ƙara waƴancan da sauri sai in ɗauko wasu waƴanda suma akwai buƙata a ƙara su cikin waƴanda aka ƙare sai in ɗan yi ƙoƙari in yi wannan ƙari. Kuma wannan aikin da za ka yi yana rage maka wasu ayyukan da suke jibge a ofis ɗinka wanda idan ka yi ƙoƙari ka kammala su duka to za ka ji daɗi kuma za ka ɗan huta.

A wannan haka yake. Nakan yi zama a gwiwa musamman kasancewa ta musulmi. Idan na zo sallah zan iya zama a gwiwata dan takaitaccen lokaci kafin in sake miƙewa wurin sallah. Lallai nakan yi wannan a kai a kai a lokacin sallah. Lallai zama a gwiwa ya ta'allaka ga ibada ta musulmi.

Nakan so incin abinci mai yaji sosai musamman idan aka haɗa mun shi a gida na irin nau'in wake da shinkafa bayan an sa mangyaɗa da albasa. Wannan ina son a sa man yaji kuma yaji sosai domin yana ƙara ɗanɗano ga abincin ƙwarai dagaske wannan abinci yana da daɗi ko kuma muce idan mutum zai ci tuwon dawa miyar kuka idan ka ɗebi yajin nan ma ka zuba zaka ji taste ɗin ko kuma ɗanɗanon ya ƙara daɗi sosai ƙwarai dagaske.

Nakan yi wanka bayan na shirya zan fita wurin aiki kamar ƙarfe takwas zuwa ƙarfe takwas da rabi haka. Nakan ɗauki wankana in shirya in fita inda zan je wurin gabatar da aiki. In na dawo kuma da yamma irin ƙila yanayin ya canza ana zafi, zan iya ƙoƙari in ƙara watsa ruwa domin in kasance na shirya ma zama cikin natsuwa a cikin gida. Kamar in muka ci yamma irin kamar ƙarfe huɗu ko ƙarfe biyar zuwa shida haka, zan iya ƙara maimaita wani wankan domin ƙila na yo ƙura daga inda na fito.

Na ɗaya ina amfani da kafar yaɗa labarai ta BBC Hausa kuma ina sauraron Radiyo Faransa. Sannan kuma ina sauraron Rediyo Deutsche Welle a Jamani wato Bonn. Ko kuma ina sauraron ƙasa-- kafafen yaɗa labarai na cikin gida waɗanda muke da su a jihar mu, wato irin Pride FM, gamji Rediyo da kuma, ah, wannan tashar da ake ce ma, ah, Rediyo Talabishin ta Jihar Zamfara. Eh, kwarai da gaske.

A'a, a matsayina na ma'aikacin horar hula, bana sa uniform a wani aiki. A matsayina na wanda yake aiki a wato ma'aikatar cinikayya ta jiha, wadda kawai zaka isa kayan ka ne na gida ka fito ofis, ƙware dagaske. Uniform, a sun haɗa da wuraren, eh, lafiya ko kuma jami'in tsaro. To wannan ni ba jami'in tsaro bane ko ma'aikacin lafiya, ina kula da aiki wanda shi fi harkan tattalin azziki ne.

Kwarai dagaske nakan fara aiki karfe takwas na safe a koda yaushe, karfe takwas zuwa karfe takwas da rabi a koda yaushe idan na fito aiki. So aikina yakan farawa daga karfe takwas da rabi har abun da ya kai karshe. Amma dai ina farawa karfe takwas zuwa karfe takwas da rabi.

Ƙwarai da gaske rubutuna yakan yi kyau a ko da yaushe domin na yi karatu a makarantar ƙara horo na karatun zamani, wanda idan ina rubutu yana ƙara inganta ainihin fasaha da kuma nuna ma ainihin inda nake aiki cewa lalle na ƙware ga aiki. To lallai kam na iya rubutu sosai domin rubutun nawa idan ka ganeshi gwanin sha'awa. Wannan rubutu yana ƙara nuna cewa lalle ina da hazaƙa a wurin wannan zane da nake na rubutu.

Ya ƙware daga suke ina rubuta ainihin kuɗin da na kashe a wurin aiki domin ya zama ya shiga cikin jadawalin abun da ofis suke son su sani nawane aka kashe a satin da ake gabatar da wannan aiki, domin a sa shi cikin jadawalin abun da za a iya fitowa a ce lalle ga inda aka kashe kuɗi ba tare da sanin rashin sanin inda kuɗi suka tafi ba. Domin idan ana rubuta abun da aka yi amfani da shi a wurin aiki, ku da wuce ofis za su zama cikin shirin cewa lalle sun san inda kuɗi suka tafi ba tare da sun salwanta gaban gaba.

A gaskiya bamu da WiFi a gida, sai dai idan na fita a wani wurin zan shiga WiFi. Amma gidana ba ni da WiFi, kwarai. Domin kasancewata na talaka bana da ƙarfin siyan WiFi in sa shi a gidana. Kwarai da gasken gaske domin masu hali ne kawai suke sa WiFi a gidajensu. Ni a gidana ba ni da WiFi sai dai in yi amfani da data ta Ainihin kamfanin sadarwa.

Nakan cire takalma a gida a matsayin kasancewata malam Bahaushe. Ina da al'adu irin na tarbiyyar da na samu a makaranta. Toh saboda haka idan nazo zan shiga ɗaki, zan cire takalmi in shiga, in bar takalmin a waje domin kar in shiga da cuta ko sharar da na ɗauko daga wani wuri zuwa cikin ɗaki, ƙwarai da gaske.